A'a bana tara tsabar kuɗi. Tsabar kuɗi ai shi tsaba kenan wato suna nan kama akwai sile, akwai nera, akwai fiti shine fifty kobo kenan. Toh, wannan ya zama tsohon yayi yanzu kwata kwata ma ba'a amfani da shi. Eh, eh halattacen kuɗi ne da ya kamata a karɓa amma mu'a nan ya zama mana tsohon yayi an ma daina maganin shi. Ba'a maganin shi kwata kwata ballanta na ma a ce za'a yi saye da sayarwa da shi. Toh, ba musan me yasa ba haka zamanin yazo mana da shi. Amma na kashe wannan, na kashe wannan tsabar sa'ilin da nake yaro. In zan je makaranta za'a ɗauki naira ɗaya a bani, ya ishe ni. Zan je in an fita ɗan hutu rabin lokaci in sayi abun da zan saya na wasa na wanda zan sha a buɗe haka nan duka ya ishe ni. Wata rana har in dawo da cajan ji gida amma duniya komai ya canja an dawo wani irin rayuwar da ya canja abun ya zo da zamani wanda ma ba'a maganin shi. Ba'a ma ɗauke shi shi wannan ma kaman kuɗi ba amma kuma kuɗi ne. Tunda har yanzu yana da daraja kuma doka ta tanadar a karɓe shi a ko'ina amma a mazaunin mataki da yake tsakanin saya da sayarwa wato shi ma kuɗi ne har yanzu. Amma na babu shi kwata kwata mun rasa mayasa zamani ne kawu haka ko mene ne sai Allah.

Chab ai wannan mutum bai isa faɗi, ban isa faɗi iya adadin sawo'in da nake kallon wayana ba. Saboda wayan nan ko yaushe yana nan a hannuna. Shine babban abokina, shine babban aminina saboda duk wani sirri na iya ciki. Duk wani abu nawa na ci gaba iya ciki. Ka gani ban isa in lissafa sau nawa nake amfani da shi ba. Ko da yaushe yana nan ina amfani da shi. In har ma baya jiki, in har ma baya hannuna ji nake kamar bani da lafiya hakan nan. A ko da yaushe na riga na saba kuma ba ni kaɗai ba. Kusan kowa haka ne. In babu wayan nan a hannunka sai ka ji kamar ma ba ka da lafiya ma kwata-kwata. To abu ne na cigaba. Nesa ya zo kusa. In neman aiki ne za ka, ka ke so za ka, za ka yi da wayanka. In za ka kira sirikinka ne ko iyayenka ne ko 'yan'uwanka ne, duka da wayan nan za ka kira su. Suna can wani duniya ma ka kira su kuyi magana ku gaisa. In za ka ɗau hotonu na tarihi da wayarka nan za ka yi. In jarida kake son karantawa da wayarka nan za ka ɗauka za ka yi, za ka karanta kowane jarida kake so a duniyar Allah nan da shi, da wayarka. In kana so wuri yayi duhu za ka ɗan haska tocila ne tana da tocila a jikinta. Za ka hau. In yanar gizo kake so ka shiga nan ka shiga ka fita, ka shiga ka fita za ka hau yanar gizo da wayanka. In game kake so ka buga wasanni hakan nan kamawa daga ƙwallo, kati, ƙwallon ƙafa, kati, su basketball ko wane irin wasa akwai shi a cikin wayarka nan za ka yi. Ga ta nan a hannunka ko a cikin aljihunka. To ina mutum zai je? Kaman abun da kake nema caji ne, caji ne na waya sai kuma ka sa masa data in kana son hawa yanar gizo kenan. Ai ban isa in ce ga sau nawa nake kallon wayata ba gaskiya ban isa ba. Ba zan iya ƙirgawa ba saboda ko yaushe iya hannuna. Komai na ni a cikinsa nake yi. Kusan komai na a cikinsa nake yi. Abu na cigaba. Karatun Kur'ani ne duka komai yana ciki.

A abincin da nake ci da safiya yawanci shayi da buredi nake ci amma ka ga kamar yau farfesu na sha, farfesun kaza ma manya manyan cinyoyi, manya manyan naman kaza manya manyan tsokan kaza su na karya ga buredi, ga shayi, ga dankalin hausa duka matana ta shirya mini su kuma dukkan, dukkansu na cinye ban rage komai ba. Eh shi yasa nake ji na da ƙarfi da kuzari yana ƙara mini kuzari sosai ma ga kuma ruwan sanyi in ina da sha'awa shi ma zan ɗauka in sha amma mafi akasari kullum shayi da buredi ko da ƙosai wataran ko da alale wataran ko da taliya haka ko wataran da kunu haka de wata rana ma ɗumame ne tuwo ne wanda yayi kwana za a sake ɗumama shi da safe yana da daɗi sakamakon ya kwana a cikin firij yayi ya hana shi lalacewa yana nan zaka ɗuma shi zaka ji shi ma ya fito wanda aka yi jiya daddare ma daɗi ga nama a kai.